Yaya kake son zama? Ina son zama ko a kan kujera ko a ƙasa, ma'ana a kan kafet kenan ko a kan tabarma. Kuma ina so in zauna, in na zauna in yi relax, ma'ana, umm, saki jiki ko ina ya samu wuri ya zauna ko wanda gaɓa ta samu, ta samu natsuwa. Sannan in na zauna ina son in cross, in tankwashe ƙafana. Saboda shi ma wannan zaman yana samu sanya samu ya samu natsuwa sosai. Sannan kuma shi, umm, zama ya danganta ne da irin zama. Idan kana-- yanda za ka zauna in kana gaban shugabanka da yanda za ka zauna idan kana gaban ɗalibanka ya bambanta. Sannan da yanda za ka zauna idan kana so ka nuna confidence da ƙwarin gwiwa shi ma duka ya bambanta. To zaman ya danganta ne, saboda lokacin za ka zauna ka buɗe ƙafanka, wani lokacin za ka zauna ka tsuke ƙafa. Sannan shi yanda ake, yanda ake son yin zama ana san shi ne domin a samu, ahh, zauna lafiya. Kenan duk wanda ka ga ya zauna toh yana sa relax ne. Sannan ina son zama a kan abun da yake abun da za ka jingina ba kamar benci ba ko teburi. Ya zamana kujera ce sosai za ka iya jingina bayan ka. In kuma a ƙasa ne akwai maybe ta jikin bango shi ma za ka iya jingina bayan ka. In kuma tafiya kake yi, ya zama na za ka ɗauki abin kamar, za ka ɗauki abun da in ka samu wurin zama za ka jingina bayan ka. To su ne da yanayin launin zaman da ni nake so.

Wanne irin mai kake amfani da shi? To yanzu ban gane wannan tambaya ba. Mai na shafawa a jiki koko mai na girki koko mai na mota? To yanzu bari sai in yi bayanin su ɗaya bayaniɗaya. Mai na shafawa a jiki ina son mai wanda ake yin shi da kwakwa ko kuma mamman zaitun duka ina amfani da su wajen shafawa ko kuma cream. Sannan in ka dawo ka ga wannan saboda yana sa fata tayi lukui-lukui, yana sa fata tayi smooth. Idan kuma ka zo ɓangaren mai da ake girki da shi, ina son mai na gyaɗa, ina son mai wanda ake ce wa vegetable oil sannan ina son manja. Dukka ya danganta ne in za ka yi suya ka yi amfani da man gyaɗa. In za ka yi girki maybe musamman dafa duka ka yi amfani da manja. Sannan idan ka zo ɓangaren man da ake sawa a mota, ka ga ina amfani da na kamfanin Total. Sannan saboda yakan daɗe bai yi wikin ba. Sannan shi kuma in man man fetur ne akwai mai fetur akwai. So mai dai ya danganta ne mai kala kala ne. Akwai mai shafawa, akwai man da ake amfani da shi wajen ci, akwai man da ake sawa abin hawa. So amma na fahimci ina ganin kamar wannan man yafi yana magana a kan man shafawa ne. Don haka ina amfani da mai irin su cocobota, ina amfani da mai irin su man kwakwa, ina amfani da mai irin su wayanda dai ba sa sa haske ma na wayanda ba sa sa bleaching. Su irin man da nake amfani dai da shi ke nan. Don haka wannan dai su ne irin man da nake amfani da shi. Mai wanda zai ba zai sake haske ba tun da dai ni ina da duhu. Mai kuma da ba zai ɗaga hankali ba wanda tun ya yi fau kuma ba man da in ka fita rana za ka dinga jin raɗaɗi ba, ba man da zai sa ka ji wari ba. So ina amfani da mai wanda yake da natural ne baya sa komai a jiki.

Wane kayan marmari kake fi so? To ni kayan marmarin da na fi so, na fi son ayaba. Sannan yau da ka ga ita akwai fiber sosai a jikinta, tana ƙara lafiya, tana ƙara mana abun nan. Sannan kayan marmarin da na fi so na biyu shine akwai abarba. Duka dai kowane kayan marmari ina son shi amma dai wayoyin da na fi so daga ayaba sai abarba. So akwai avocado, akwai lemu, duka waɗannan suma kayan marmari ne. Akwai gwanda, akwai watermelon wato kankana kenan. So waɗannan duka kayan marmari ne da ina son su sosai kuma saboda suna ƙara lafiya. Yau da shi kayan marmari in general kayane da yake ƙara lafiya. Ina son aji daɗi don yanzu haka ma ina da shi. Sannan wani abin ƙayatarwa kayan marmarin nan za a iya haɗa shi wuri ɗaya ayi maka irin abun da ake ce ma fruit salad. In an haɗa shi, a haɗa shi da ruwa za a sha aji daɗi. So wa innan duka suma kayan a haɗa shi da madara kan. So waɗannan duka kayan marmari ne da suna da daɗi, suna da amfani a jiki. Da dan kayan marmari da na fi so ya danganta da wanda ya haɗa saboda duk sanda kake yi mashi idan kayan marmarin ba a haɗa shi da tsafta ba shi ma ka ga beyi ba. So akan sa kayan marmarin mai tsafta wanda yana da abun nan yanda idan ka sha maimakon ya ba ka lafi kada saboda ka sha maimakon ya ba ka lafiya kuma sai yaje yana ba ka cuta. So don haka ina son kayan marmari mai tsafta, ina son kayan marmari mai jin daɗi, ina son kayan marmari da alal aƙalle zai ƙara maka lafiya ne ba cuta zai ƙara maka ba. Waɗannan dai shine kayan marmarin da su na fi buƙata. So barin sake lissafa su ina son kayan marmari kamar su ayaba, ina son kayan marmari kamar irin su abarba, ina son kayan marmari kamar irin su gwanda, ina son kayan marmari kamar irin su abarba, kankana so avocado. Amma dai wanda na fi so shine a haɗa su gaba ɗaya a blending na su sai su zama kamar irin fruit salad dinnan ka sa madara ka sha abin ka. So wannan shine dai kayan marmarin da na fi so a rayuwata.

Wane irin tufafi kake fi so? So irin tufafin da na fi so, na farko zan yi magana akan abubuwa kamar haka. Zan yi magana kamar kala wato launi kenan. Sannan zan yi magana a kamar zan yi magana na biyu a kamar yanayunsu manya ne ko ƙanana. Sannan zan yi magana akan yanayin ɗumunsu. So na farko in muka kalli launi, ina son tufafi fari saboda fari yana kawo yanayin natsuwa a cikin zuciya. Sannan ina son tufafi kamar blue haka wato ruwan, ruwan sama kenan. Sannan ina son tufafi kamar, umm, ina son tufafi kamar green haka. Sannan ina son tufafi dai a yanayin kalo dai mu ce fari, blue da kuma, umm, kore. Idan muka dawo yanayin girman su kuma ina son tufafi kamar muna abun da ake ce ma kaftan tazace doguwa da wando da hula da takalmi. So ina son wannan sosai shi ma. Sannan idan muka zo ma musamman idan kuma kamar occasion ne za a yi biki ina son shi har da babbar riga. Idan kuma ba occasion ba ne ya zama na kawai, umm, kawai biki ne dai za a yi, na yau da kullum sai ka sa wannan nomal. Sannan idan kuma, idan kuma kamar yanayin occasion ɗin zai iya warranting ka sa ƙananan kaya, ka sa belt ka tsuke a wa'innan tufafin kenan, kalan tufafin da na fi so kenan. Sannan kalan tufafin da za ka sa ka tsoke in za ka gurin aiki shi ma kalan shi daban. Kalan tufafin da za ka sa in za ka je kasuwa shi ma daban. Sannan yanayin aikin da za ka yi shi ma yana determining wane kalan tufafi za ka sa. Sannan kuma da yanayin gari. Idan ana sanyi kana buƙatan kalan tufafi mai ɗan ɗumi da za ka sa ka samu ɗumi a jikinka. Idan kuma ana zafi shi ma kana buƙata. So muna buƙatan kalan tufafi a yanayin gari, yanayin kalan tufafin da mutum yake buƙata. So na gode.

Ya ya kake yanke shawara a aiki? Ina yanke shawara a aiki bayan nayi dogon nazari a kai kuma na yi abubuwan da ina kyautata zaton kuskure sai dai idan Allah ya kawo. Amma yanda nake yanke shawara a aiki duk abun da suka zo misali abubuwa ne guda biyu aka zo dasu ana so a zaɓi daya to na kan zauna in kalli guda biyu. Na farko na kan dai ɗan shawarwanci mutane in shawarci wancan in shawarci wancan. Bayan na ɗan shawarwata sai in zauna kuma in kyakkyawan nazari a kai kafin in yanke shawara. Nazarin da nake a kai kuma ya danganta ne da idan na aikata wannan to da waye da waye abun zai shafa. Idan na yanke shawaran in ɗauki wannan to da waye da waye abun zai shafa. Misali sai ina yanke shawara akwai shawarar da in ka yanke zaka ga misali zai fi shafan ɗalibai to ka gan zaka duba to wannan shafan da zai is it positively ne irin zasu ji daɗin shi ne ko zai zama masu matsala. Abu na biyu sai ka kalla kuma maybe wata shawara in ka yanke zaka samu matsala da abokan aikinka ko kuma abokan aikinka za su so ka. To shima wannan zaka zauna ka yanke shawarar saboda shi dai abun da ake so shi ne ka yanke shawaran in zaka yanke ka yi shi tsakanin da Allah ba don wai ka ba wa na priority ko ka ba wa ne ƙasƙanci ba. To wannan da shi ne yanayin da ake yanke shawara a wurin aiki. Nake yanke shawara a gurin aiki nakan kalli angles da yawa wajen kafin in yanke shawara. Kuma yanke shawara ai ya danganta da a kan me ake magana. To dai abubuwa da yawa ana duba su kafin a yanke shawara a wurin aiki na gode.

Wane irin burodi kake fi so kafi so? Buredin da na fi so, buredi ne mai laushi. Kuma mai ƙosarwa. Sannan ina son buredi mai kwakwa, ina son burodi mai, mai dabino. So, shi ne dai irin burodin da nafi so. Ina son burodi sosai kuma ina son burodi wanda yake da ba yada zaqi sosai. Sannan ina son burodi musamman idan za a sha shayi a haɗa da buredi. Sannan burodi dai gashi nan da dama yanda suke. Ina son burodi sosai kuma burodi wanda, wanda dan kusan kullum dai sai na ci burodi kuma ina son burodi mai yanka-yanka, ba wanda zaka dinga yaga ba. So burodi ya danganta ne. Ina son burodi mai taushi, mai kwakwa ko mai dabino kuma mai yanka yanka. Ina son burodi sosai kuma burodi wanda, wanda zan san kullum dai sai na ci burodi kuma Sannan ina son kuma burodi irin me wanda ya ɗan gasu ya fara ƙona ƙone wannan toshi ma wannan burodin ina son shi.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? To muna sadarwa a wurin aiki ta hanyoyi da dama. Musamman tun da yanzu lokaci ne na sadarwa na zamani. So muna sadarwa ta wayoyin hannu dake hannunmu wanda yake amfani da intanet mu sadar da mu tura aiki ko a turo mana muyi communicating. Kuma sannan muna sadarwa ta hanyar rubuta leta ko rubuta wasiƙa wato mu tura wasiƙa daga wannan zuwa wannan. Misali idan zaka tura ma shugaban gurin aikinmu zaka rubuta shi farko zai fara daga shi kai kanka. Sannan sai ya rubuta wajen HOD dinka daga wurin HOD dinka zai tafi gurin Dean ɗinka daga gurin Dean ɗinka zai tafi gurin Provost dinka daga gurin Provost ɗinka sannan ya ya tafi can gurin Registra ko shi wurin VC. Wannan na leta kenan idan kuma a cikin within department ne kawai ka buga mai waya ne wanda kake so kayi magana da shi. Idan kuma official ne zaka rubuta mashi a matsayin official. Sannan idan ɗalibi ne kuma zai sadarwa zuwa ga malaminshi to shi ma hanyar shi daban. Zai tura sadar wannan zuwa shi ma wasiƙa zai rubuta amma shi zai fara daga level coordinatorn shi daga level coordinator shi sai a tura zuwa ga maybe HOD daga HOD sannan sai a turo zuwa ga maybe idan matsala ta shafi na jarabawa ne so za a turo ga shugaban shi exam officer. So shi dai hanyar sadarwa da muke yi ya bambanta kuma kowane hanyar sadarwa da mutum zai iya tunani muna amfani da shi a wajen aiki. Kuma hanyar sadarwar mu yana da sauƙi hanyar sadarwar mu yana da tsafta na hanyar sadarwar mu babu wani rikici sosai a cikin shi. Kawai ka tura an turo maka wannan shine muke amfani da shi hanyar sadarwa so ta hanyar tarho ko ta hanyar wayan hannu ko ta hanyar wasiƙa ko ta hanyar baki ko ta hanyar aiki. Maybe ka aika masinja kace je ka ofis ɗin wane ka gaya mashi kaza. So wa'yannan su ne hanyoyin da muke, muke sadarwa a wurin aikinmu. Tun da kamar yanda na yi ta faɗa a baya wurin aikinmu wurin aiki ne na makaranta. So hanyar sadarwa kuma abubuwa da yawa muke amfani da shi wajen yin wannan shi sadarwa.

Shin kuna da manufa na wata-wata? Eh, muna da manufa na wata-wata. Musamman manufan ya danganta ne, tunda mu ma'aikata ne 'yan albashi. So babban manufan mu shine za mu je wurin aiki, mu yi aiki na wata guda. Sannan in mun yi aiki na wata guda sai mu jira a biya mu albashi. So shi wannan albashin da za a ba mu da shi ne muke tsara manufar mu na wannan watan. So shi wannan manufa na wata-wata muke da shi. Kuma shi manufar mu na wata-wata ka gan za mu cire mu sayi abinci. Sannan za mu ɗan kashe wasu matsaltsali. Sannan idan wani abu ya yi saura za mu yi saving. So waɗannan dai su ne manufa na wata-wata da muke da shi. Sannan akwai manufa na wata-wata da muke da shi na wajen aiki. Wanda shi kuma za mu na kasuwa kai. Za mu cire mu ga me muka samu riba a wannan watan. Mene ne muka rasa a wannan watan. So wannan shi ma wata manufa ne da muke da shi na wata-wata. Akwai manufa na wata-wata da muke da shi na fita unguwa, mu kai ziyaran yan uwa da abokan arziki, mu gaishe su. Shi ma wannan ka ga manufa ce ta wata-wata. Sannan, umm, manufar mu dai shi ne dai waɗannan manufofin namu na wata-wata. Ya dai danganta ne da abun nan. Akwai manufan da muke da shi kuma na adashi da ake tarawa a ɗiba duk wata-wata. Shi ma wannan manufa ce da muke da shi. So manufofin da muke da shi na wata-wata suna da yawa. Amma dai waɗannan su ne kaɗan daga ciki. Tunda shi manufan da ake yi a wata-wata wani abu ne da kake so ka yi, ka cimma a wannan watan. Wanda kuma ka ga tunda kana so ka cimma wani abu a wannan watan dole abubuwan da za ka mai da hankali a kansu da yawa. Mus-misali kamar ina so in cimma kaza. So wannan abun da zan yi ƙoƙari, zan yi ƙoƙari in same shi na wannan kaza. Ina so in cimma kaza a wannan watan a matsayin manufa. To shi ma zan yi ƙoƙari in cimma a wannan watan.